Yaya kake kiyaye kalmar sirri? Eh gaskiya duk sanda aka faɗa min wani abu inda na tabbata sirri ne toh na kan yi ƙoƙari naga na riƙe sirri ban bayyana shi ba. Saboda shi riƙe sirri abu ne mai muhimmanci wanda ya gaya maka ya yadda dakai ne. Don idan har mutum bai yadda za ka riƙe mai sirri ba toh ba zai ka san ce ya faɗa maka magana faɗan ya san tabbas sai ka ji ka bayyana.

Kana amfani da sauro net? Eh ina amfani da gidan sauro. Ina amfani da shi ah musamman a lokacin zafi. Saboda da zafi sauro yana yawa sosai. Za kaga ana ta fama da malaria. To a wannan lokacin ina yin amfani da gidan sauro don maganin sauro ma bai fiye aiki ba sosai.

Kujeranka suna da daɗi? Eh gaskiya kujerun ɗakina suna da daɗi don yawancin lokaci ma ni a kansu nake kwanciya. Eh banda mu nayi amfani da gado ba, a kan kujeru nake kwanciya musamman dogon kujerar. Kawai da na je na dawo in lokacin bacci yayi kanta nake hawa na yi kwanciya ta.

Kana da dabbar gida? Eh tabbas ina da dabba ta gida amma dabbobi na ni gaskiya tsinsaye ne. Ma'ana kaji. Kaji nake kiwo, ina kiwon kaji amma a baya dai da gaskiya har raguna ma ina kiwo. Ina kiwon raguna amma yanzu harkar kaji ce kawai sai kuma kifaye su ma da nake kiwo.

Menene abin shan da ka fi so? Gaskiya abin shan da na fi so ruwa ne. Ruwa shine mafi daɗi a duk wani abu na sha. Musamman ace ka sami ruwa shi ba mai sanyi ba kuma shi ba mai zafi ba dai-dai. Yayin da ka ke jin ƙishi sosai. A wannan gaskiya abu ne mai daɗi ina jin daɗin shan ruwa a wannan yanayi.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Sosai mako ina siyan kaya a yanar gizo. Ina sa oda, na siya kaya, bayan a ɗan kwam biyu a turo mun da odar akawo mun. Eh akwai oda da nake international daga wasu ƙasashen masu nisa, zan sa oda ta zo bayan sati ɗaya, biyu haka. Akwai kuma oda wadda nake yi local ta gida, wadda in ka saka oda, in mun tuna mako, in a wuce isa a kawo maka.

Kana son zama kusa da taga? Eh, sosai ina son zama kusa da taga. Kuma dalilin da ya sa nake son zama kusa da taga shine in na zauna a bakin taga musamman a bude take, ina leƙawa in rinka kallon yanayi na sararin samaniya. Hakan yana matuƙar burge ni sosai. Ina son na ga yanayi na sama musamman lokacin dare sanda taurari da wata suka fito gari yayi kyau ya shar.

Wane ƴaƴan itace kafi so? To gaskiya ni dai ƴaƴan itacen da na fi so shine na fi son kankana gaskiya. Ina son kankana sosai sosai saboda ina jin daɗinta, musamman ina tauna ta da ƙwallayenta. Sannan kuma a lafiyance ma tana da fa'ida sosai hakan ne ya ƙara ƙara min sonta. Yauwa sannan ga ruwan jiki da take ƙara mutum zai samu kuzari da ƙwari idan ya sha ta.

Kana riƙe riga a aljihunka? Eh ina saka hannuna a cikin aljihun riga, musamman in ya kasance lokacin sanyi. Lokacin sanyi nakan saka hannuna a cikin riga saboda iɗan sauƙaƙawa kaina sanyin hannuna, sanyin hannuna ya ɗan ragu. Eh ina sakawa sosai ma kuwa.

Wane irin ice cream kafi so? Eh gaskiya ni duk wani ice cream wanda yake vanilla ina son sa. Ina son vanilla sosai. Koda kuwa na wani kamfani ne inda har vanilla ne to ina son sa, ina jin daɗinsa. Ya fi mun dadi akan kowane ice cream kuma musamman ace na sha shi bai narke ba. Yau da san yin sa da kaurin sa ba.